A aini ni dama abincin da na fi so na gargajiya ne ko da yaushe. Tuwo, sakwara, shinkafa, dan wake, waina da makamantansu. Sune abincin da na fi so ba wai na ga ko da yaushe ma su na fi so ba ni da wani abinci da na ke so fiye da su.

Eh ina kare wayata don haka ma nake sa antivirus a wayan tawa saboda ta zama na kareta daga haɗarin shigar wannan abubuwa da za su iya yi min illa, za su iya yi ma abubuwan da na ajiye illa sannan ita kanta wayar suyi mata illa. Toh wannan yasa nake sa antivirus a domin ganin na kuɓuta daga haɗarin wannan ƙwayoyi.

To, ba wani lokaci na kan yi amfani da matashin wuya idan ina ofis domin na ɗan huta in na gaji. Sai kuma wani lokacin idan ina cikin mota ko ina tafiya a jirgi, duk dai zama tafiyar mai tsawo kuma zaman da zan yi mai tsawo, to shima ina amfani da shi. Amma dai ba ko da yaushe ba ne sai in irin wannan abun ya faru.

Eh shi tsaron batiri ban cika kunna shi ba sosai sai in na ga batirin yana nema ya mutu. Kuma da yake ina amfani da power bank wato rumbun aje wuta, batir so nakan yi ƙoƙari na ga wayata kullum tana tare da caji. Ban cika yadda ta zama sai na yi amfani da shi ba amma nakan yi amfani da shi in dama ta tashi.

Eh ƙwarai ina amfani da ragar gidan sauro wato net saboda tana taimakawa sosai wajen maganin sauro. Shi wannan gidan sauro da ake shiga ciki za ka ga ya taimaka maimakon ka yi amfani da maganin sauro wanda ya ke chemical na killer ya iya shafar numfashin ka ko wani abu. Shi ko wannan da ka shiga ciki shi ke nan ka magance sauro ba zai same ka ba.

Gaskiya ni nafi son hawa matakala saboda idan na hau matakala kamar ina atti saaye ne wato exercise. Amma idan kuma wurin mai tsawo ne sosai da ya wuce hawa biyar to shikenan sai in hau lifta saboda in je da sauri. Amma in dai wurin bai da tsawo bai wuce hawa biyar ba to zan je a ƙafa maimakon lifta.

Eh, in na gane abin da tambayan nan ke nufi shine muna da abubuwan da muke, eh, tsarawa a kowane wata. Eh, kowane wata akwai yanda ake tsarawa cewa daga kaza zan yi zuwa lokaci kaza a wannan watan, wata na gaba kuma daga kaza zuwa kaza zan yi. So in dai abin da na fahimta haka ne muna da shi ko muna yi.

A'a, ina duba kalanda kullum domin daga duba kalandar ne za ka iya gane lissafin ka na yau da kullum. Amma ai beyo ka zama kana rayuwa ba ka duba kalanda. Ni ina duba kalanda a ko da yaushe saboda sanin halin da ake ciki. Me zanyi, ya zanyi, gobe me nike da shi, jibi me nike da shi.

Ina bada ra'ayina ne a wajen aiki ta hanyar abin da na fahimta daga abin da ake so ayi. Lokacin da ake tattaunawa ko kuma shi wanda yake shugaban mu ya nemi mu bada gudunmuwa don ganin an samar da abin da ake so a samar na shawarwari to shine. In kuma a aikace ne to nakan tashi ne in yi aiki kamar yadda kowane ma'aikaci yake tashi ya yi aiki cikin girmamawa da mutunta juna.

Eh ina amfani da kafofin watsa labarai irin na rediyo, talabijin da kuma jaridu na, na sarari da kuma na yanar gizo. So ina amfani da wayoyi duka a matsayin hanyoyin watsa labarai musamman yanzu da hanyar yanar gizo ta social media ta yaɗu da yawa a ko ina.

Ai ni wayata tana hannuna jididdin twenty four hours, awa ashirin da huɗu wayata na hannuna ina amfani da ita. Ko da aiki nake a ofis wayata na gefe na kusan tare muke aikin. Toh dan haka ni wayata ba ta da wani lokacin amfani. A duk lokacin da nake za ka ga wayata na tare da ni.

Eh, abin da nake yi shi ne kafin albashi ya zo, ahhh nakan yi budget wato kasafi. Sai a kasafta kuɗin ya za a kashe su. Ana da bukata kaza, ana da-- saboda kowane wata zaka ga yana zuwa da irin ahhh matsalolin shi da bukatun shi. Don haka idan ya zama ba a yin kasafin kuɗin, to sai ga kuɗin ma in kai wasa ba za su kai maka abin da kake so ka yi ba.

Ni dai bisa alkalma da suke hannuna an haife ni a watan Oktoba ne wato watan goma. Idan kuma watan musulunci ne na kalandar musulunci an haife ni a watan Shawwal ne. A watan goma an haife ni ɗaya ga watan goma wato ɗaya ga watan Oktoba. A kuma kalandar musulunci an haife ni huɗu ga watan Shawwal. To wannan shine abin da na sani.